Wanne irin nama ka fi so? Eh, gaskiya ni naman da na fi so, na fi son naman saniya. Saboda ai nama kala-kala ne. Akwai naman saniya, akwai naman rago, sannan akwai ragowan nama. Amma ni na fi son naman saniya. Saboda naman saniya nama ne ja wanda yake da daɗin ci. Musamman ma, idan ka samu saniyan da aka kawo ta daga ƙasar Saudiyya. Saboda shanu ana kawo su daga ƙasashe daban daban ne. Akwai saniyan da ake kawo ta daga ƙasar Saudiyya, akwai wacce ake kawo ta daga Nijar, akwai wacce ake kawo ta daga Mali. Amma ni na fi son saniyan da aka kawo daga Saudiyya, saboda su shanu ne wanda ana ba su abincin da yake ƙara musu lafiya, abincin da yake sa su su yi girma, abincin da yake sa naman su ya yi daɗi. Amma misali, idan ka je ka sami saniyan da aka kawo ta daga Nijar, ai Nijar ƙasa ce wacce take da Sahara, ƙasa ne wanda ba sa iya ba dabbobin su abincin da ya kamata. Don haka dabbobin su ba sa iya samu su ci abinci yanda ya kamata yanda naman su zai yi daɗi. Shi ya sa na fi son naman, naman saniyan da aka kawo ta daga Saudiyya. Amma fa ina iya cin wani naman ko da ba naman saniya ba. Wasu lokutan, nakan iya cin naman rago, ko naman dai abun da ya yi kama da haka. Ba wai sai iya naman saniya nake ci ba. Amma dai naman saniya, shi ne naman da na fi so, ni kam a rayuwa na gaskiya.

Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida. Duk lokacin da na je gida, zan shiga ɗaki, na kan cire takalmana a ƙofan ɗaki. Saboda ai ba a shiga ɗaki da takalmi. Idan ka ce za ka shiga ɗaki da takalmi, ai za ka ɓata ɗakin ka ne. Shi ya sa ba na shiga ɗaki da takalmi. Kullum na je gida, na kan cire takalmi na a ƙofan ɗaki. Amma ina da takalman da na ke sawa a ɗaki. Wanda daga zarar na shiga ɗakina, zan sa wannan takalmi in yi duk wani al'amurana da zan yi a cikin ɗaki. Amma tabbas ina cire takalmi a gida kullum.

Wanne gudu na fanka ka fi so? Eh, gudun da na fi so na fanka shine gudu mai lamba na uku. Saboda dalili, gudu mai namba na ɗaya gudu ne wanda ba sosai ba, sai mai bin sa na biyu, sai mai bin sa na uku, sai na huɗu, sai na biyar. Dalilin daya sa na fi son gudun fanka na uku shine zai zama na cewa fankan ka baya gudu sosai da ƙarfi. Sannan kuma fankan ka ba kuma tafiya yake a hankali ba. Yanzu misali, idan ka sa fanka a lamba biyar, iskan zai ma yawa kuma ƙararsa zai ringa damun ka. Amma idan ka sashi a lamba na uku, ya zama lamba na tsakiya ke nan. Haka zalika idan ka sashi a lamba na ɗaya ko lamba na biyu, ƙaran ba zai ringa ma yanda kake so ba kuma ba za ka samu iska sosai ba. Shi ya sa nake sashi a lamba na uku.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, ina kare wayana daga ƙwayar cuta. Akwai hanyoyi da yawa da nake bi domin na kare wayata daga ƙwayar cuta. Idan aka ce ƙwayar cuta na waya, shine wani abu da zai lalata ma waya. Zamu iya cewa Virus, kowani ya turama video, ko Audio kodai wani abudai wanda daga zarar yashiga wayar ka zai lalata maka waya. Hanyoyin da nake bi wurin kare wayana daga cuta sune, hanya na farko, duk wani wanda zai tura mini abu sai na san waye shi, sai na san ka, ka san ni, sannan za ka tura min abu. Saboda idan ba haka ba wani zai iya tura ma ƙwayar cuta ta waya ya zo ya lalata ma waya. Wannan shine hanya na farko da nake bi domin na kare wayata daga samun ƙwayar cuta. Haka zalika, ko da na san ka idan zaka tura mun sai na tabbatar da me abin da zaka tura mun. Sai na duba na gani wannan abun mai kyau ne ko da bidiyo ne, audio ne ko wani littafi ne ko ma dai me, sai na duba na gani na tabbatar da cewa wannan abun baya ɗauke da ƙwayar cuta sannan zan yarda ka tura muni. Hanya ta biyu da nake bi domin na kare wayana daga ƙwayar cuta shine ba kowane website nake shiga a wayana ba. Misali, akwai gurare da ake zuwa a yi browsing kamar irin su Chrome, Firefox da sauran su. To, duk wani site wanda na san wannan site ɗin site ne wanda zai iya sa wayana ya samu wani ƙwayar cuta, bana shiga wannan site ɗin. Sai dai site ɗin da yake da inganci wanda kowa ya yada cewa wannan site ne mai inganci to sai in shiga. Ina bi ta wannan hanyar domin in kare wayana daga samun ƙwayar cuta. Haka zalika, hanya ta uku da nake bi domin na kare waya daga samun ƙwayar cuta shine akwai application da yawa da ake iya ɗauko wa a Play Store. Waɗanda wannan application ɗin amfanin su za su ringa goge duk wani abu wanda yake kamar antivirus ne. Duk wani abu da yake virus a cikin wayanka, ko wani abu ba za su barshi ya aiki ba. Za su yi ƙoƙari su hana shi yai aiki. Ina amfani da wannan apps ɗin domin na kare wayana daga samun ƙwayar cuta. Misali; akwai anti virus danake sama wayana. Duk wani abu da aka turo muni ko da na san me ko ban san shi ba, in dai na buɗe an dai da virus to wannan abun ba zai bari wayana ya buɗe shi ba. Automatically zai ce min wannan abun bai da kyau kuma wannan abun zai iya lalata ma waya. Dan haka ina amfani da wannan hanya domin na tabbatar da cewa wayata ba ta kamu daga ƙwayar cuta ba. Hanya ta gaba da nake iya amfani da shi wurin kare wayana daga samun ƙwayar cuta shine bana amfani da wayana a duk lokacin da na jona waya na caji. Saboda idan ka jona wayan ka caji ka zo kana amfani da shi hakan na iya haifar da matsala ko kuma wayan ki kamu daga wani ƙwayar cuta. Me ye dalili? Wayanka yana caji. Kai kuma ka je ka buɗe data, ka shiga can, ka shiga can, ka shiga can. Kana sawa wayanka lodi da yawa. Wayan zaiyi Hocking, to the extend cewa wayan wani abubuwa zairinka mammakalewa to shi ya sa nake ƙoƙari, shima bana jona waya na caji a duk lokacin da nake amfani da shi. Haka zaluka ina kare wayana daga samun ƙwayar cuta ta hanyar bana ba kowa wayana. Ba kowa nake ɗauka na ba wayana ba. Sai wanda na tabbatar mutum ne na tsatse, mutum ne mai ilimi wanda ya san ƙwayar cutar waya tana iya lalata waya. Sannan na ɗauki wayata na ba shi. Misali, idan ka je ka ɗauki wayan ka ka ba yaro ƙarami wanda bai san abin da yake ba, duk wurin da ya ga dama zai je ya shiga. Idan kuma ya ce zai shiga kowane guri, zai je ya sama ƙwayar cuta a waya. Wanda ka ga ai ya cutar da kai ya lalata ma waya. Shi ya sa wayata ko a gida ƙannena ba kowa nake ba ba. Sai wanda na tabbatar da ya san waya kuma ya san ƙwayar cutar waya za ta iya lalata min waya. Sannan na ba shi waya na yayi amfani da shi. Amma duk yaron da yake ɗan karamine, yaro ne karami wanda duk ma in da ya ga dama zai je ya shiga to bana ɗaukan wayana na ba shi. Saboda a kan me zan ba da wayana a je a samun ƙwayar cuta. Wanda wannan ƙwayar cutar wayan zai iya ja ma a saran waya ko ya ja maka a saran wani abu. Saboda yanzu wannan zamanin yadda ake sayedda waya da tsada. Idan aka lalata ma waya ta hanyar samun ƙwayar cuta, to ka ga ai ancuce ka, ta ya za ka iya gyara wayan ka kenan? To shiyassa nake kokari nake kare wayana daga samun kwayar cuta ta hanyoyi daban-daban ba kowa nake ɗauka in ba wayana ba, ba kome nake bari a tura mun ba. Ba kowane website nake shiga ba. Kuma haka ina da antivirus a wayana wanda duk wani abu da aka turo za su, za su tantance cewar wannan mai kyau ne ko mara kyau ne. Idan mara kyau ne ba za su taɓa barin shi ya buɗe a kan wayana ba. Ta wannan hanyar nake amfani domin kare wayana daga samun.